Rafi da tafki ko tsauni, wanna ku ka fi so? Meyasa? Eh gaskiya na fi son tsauni akan rafi. A'a shi rafi zaka ga yana da ruwa amma da yake ni ban iya ruwa ba na fi son tsauni wanda zan hau. A'a bakin ruwa kam kuma sai wanda ya goge ni ban goge ba wanda kuma ya sa ruwa ke ban tsoro. A'a tsauni kuma kam shi na ɗan goge yo mun sha hawa muna ɗan hawan shi mu ji daɗi.